A lallai shi kasuwanci yana da abubuwa da dama, wanda ke da mahimmanci, wanda zasu sa kasuwancin ka ya bunƙasa, ka samu masu saye da yawa, ka samu riba sosai, ka samu karɓuwa gurin mutane. Akwai abuwa da dama wanda za ka ki ka samu kasuwancin ka ya samu haɓaka. To amma akwai abu ƙwara ɗaya wanda ya tabbatar da cewa a kasuwancin ka gaba ɗaya ba wanda ya kai shi muhimmanci. Kuma wanda su masu sayen kayan ka in suka gano cewa eh lallai kana da wannan abun, to shi ke nan. Za su ba ka amana daga guri kala kala za su yi kasuwanci da kai. Sannan za su faɗa ma wasu yadda yake kuma su ma wa'ancan za su yarda da kai su yi kasuwanci da kai. Wannan abun da nake magana wanda shi kaɗai ya isa ya zamanto mafi muhimmanci a kasuwancin ka shine gaskiya. Duk ɗan kasuwa mai gaskiya to mutane za su yarda da shi su yi kasuwanci da shi. Ko da addininsu ba ɗaya ba, ko da yarensu ba ɗaya ba, ko da gurin zamansu ba ɗaya ba, ko da jihansu ba ɗaya ba, ko daga faɗin ko ina, in dai har al'umma sun tabbatar da cewa eh lallai kai mai gaskiya ne. Akwai wani abu da ya faru. Wani mai sayayya a gurina ya sayi kaya. Da ya sayi kaya na tura ma shi, sayayyan farko ke nan. Ba, ba nan kusa da mu yake ba amma zuwa yayi ya sayi kaya. Ya ƙara dawowa ya sayi kaya. Sai ya kira ni sai ya ce mun "yaya, yana son kaya amma wannan karon ba zai zo ba. Yana buƙatar kaya na dai dai adadi kaza." Daga nan kawai sai na haɗa mai kaya ya ce min yana son kaza, yana son kaza, yana son kaza. Na hada mai kome da kome. Na sa yarona ya kai tasha, da ya kai tasha ya ba da lambar wancan mutumin wanda ya sayi kayan. Aka gama lodi aka yi komai. Kawai sai wancan wanda zai sayi kaya wurina sai ji an kira shi ta waya. Ga kaya an ba da daga Kano za a kawo maka inda kake. Sai abin ya rinƙa bashi mamaki. A, ta yaya? Bai riga ya bada kuɗi ba amma an tura mai kaya. Sai ya kirawoni sai na ce mai "eh lallai na ba da, na ba da kaya a taho maka dasu sabida inda muka yi kasuwanci da kai na ji daɗi kuma na yarda da abun nan amanar shi." Daga nan mutumin nan ya dingi faɗi ma abokan shi. Ƙarshe mutumin nan ysai da ya kamo min, sai da ya kawo mun mutane sun fi guda goma su rinƙa sayayya a gurina sabida wannan gaskiyarta. Sannan ya tabbatar da cewa idan na siyo kaya na faɗi mai farashi ban canzawa, ban yin ƙari irin yanda ƴan kasuwa ke yi. To gaskiya ta fi komai muhimmanci a cikin kasuwanci ni dai a tunani. Duk wanda ya yi ka ya yi gaskiya a cikin kasuwancin shi to lallai zai ji daɗi saboda duk wanda ya zo sayayya wurinka in ya tabbatar cewa eh lallai kana da gaskiya to ba zai taɓa shakkun sayayya wurinka ba ko kuma ya turo wurinka ko kuma ya rinƙa tababar ingancin kayanka. To shi ne ya sa na yi tunanin cewa gaskiya ta fi komai.

Eh ina shuka tsire-tsire. Amma ba tsire-tsire ake ce ba, tsirrai. Ina shuka tsirrai. Tsirrai kala kala ina shuka su. Domin ni na kasance kusan kamar malamin lafiya ne. Ni na yadda da magunguna na gargajiya. To shi yasa nake shuke-shuke na abubuwa a cikin gidana. Ina da aloe vera, ina da mangwaro, ina da su alayyahu haka, su kabeji, su ana ce mai kori na Indiya, kori fatta kenan Sannan ina da, ina da lemongrass, ina da kuma na'a-na'a. Sannan ina da, ya sunan wannan shukar? Ina da wani shuka da ake ce ma fig, fig, F-I-G. Shi ban san sunan shi da Hausa ba. To di ina da wannan shuke-shuken. Domin ina amfani da su yau da kullum. Kuma duk yawancin waɗannan tsirrai ne yawanci na magunguna. Sannan ina shuka yalo. Shi ma ina shuka yalo. Sannan akwai wani, wani flower da ake ce ma lavender. Eh shi ma na shuka shi. To shuka tsire-tsire a cikin gida ba su da wata wahala gaskiya. Abinda yasa sa na ce ba su da wata wahala, in ka samu guri ka gyara shi, kaɗan sa mashi taki na gargajiya, to ba za ka yi shukan nan take ba. Za ka bashi sai ya huce. Sai yadda taki na gargajiya yana da zafi. Amma in ka haɗa shi da ƙasai, ka rinƙa ba shi ruwa, to zai rinƙa saki. In ya saki yadda ba zai ma shukan ka illa ba, to daga nan sai ka zo ka shuka. To ka ga in ka shuka, tsirran nan suka ɗan fara, suka ɗan kwana biyu haka, za ka zo suka ɗan raba da ruwa. In ka ba da ruwa, daga nan za ka zo kuma ka rinƙa ɗan ba su taki haka. Inda haka ƙwari sun fara can suka zo kai masa feshi. Amma feshi da nake amfani wurin tsirran da nake shukawa, feshi ne na gargajiya. Zan samu beli na markaɗa belin. In na markaɗa shi sai in tace ruwan. Idan na tace ruwan sai in ɗibi kaɗan sai in zuba a cikin babban jarka. In na sa cikin babban jarka sai in ƙara ruwa ciki. To wannan mai ruwan da yawa shi zan zo in faffesa ma tsirrai na. Sannan taki da nake amfani da shi, ina amfani da taki na ruwa. Amma wanda nake haɗawa, zan samu irin sauran abinci su bayan ayaba, su bayan lemu da ɓawon ƙwai da abubuwa sai in zuba su guri ɗaya, sai in zuba musu ruwa. Bayan wata ɗaya sun ruɓe sai in zo in tace ruwan. To in na tace ruwan ina zuba ma shukata. Shukoki na bala'in jin daɗin wannan, wannan kalar takin. Dan bana amfani da kalar taki na, na bature.

Eh ina lullubewa da bargo. Ai lulluɓa da bargo ya zama dole saboda yankin da muke akwai sanyi, sanyi ake sosai. Bashin ma lullubewa da bargo dole sai ka sa safa ta ƙafa, sai ka sa safa ka rufe ƙafarka. Idan ba haka ba ko kana cikin bargon to za ka ji ƙafarka ta yi sanyi. Idan ba ka lulluɓe da bargo ba ai ƙoɓacci ba za ka iya yi ba domin azaba sanyin da ake. Kuma bargon kala kala ne. Akwai bargon da bai rage sanyi, akwai wanda bai rage sanyi, akwai kuma wanda matsakaici ne. To kowanne akwai lokacin da ake amfani da shi. A lokacin da ake ce ma lokacin sanyi da Turanci ana cewa winter, to a wannan lokacin ana amfani da manyan barguna. Da su ake amfani a lulluɓe jiki. To idan kuma lokacin damina ya zo, shi ma akwai lokacin da ake yin sanyi in aka yi na ana ruwa. To shi a wannan lokacin ba wannan ƙaton bargon ake amfani da shi ba. Ana amfani da bargo ne matsakaici ko kuma idan aka ɗan kwana bi ba yi ruwa ba za a yi amfani da wancan na ƙarshe wanda bai da nauyi sosai. To haka alamuran suke na lulluɓa da bargo. Sannan akwai lokacin da za ka je kwana kamar hotel ƙila akwai AC. To ba mu kash, ba mu kashe AC. To ƙaga ko in dai akwai AC mutum zai bukaci bargo ya lulluɓe. Sannan wani sahin idan mutum, idan muna hira waje za mu ɗauko barguna mu lulluɓe saboda sanyin waje ya fi na cikin ɗaki. Idan mutum bai lulluɓa da bargo ai sanyi kama shi zai. Za ka yi ta mura, ka yi ta tari, ka yi ta atishawa. Jikinka ya mutu ba ka iya yin komai. Ka sha magani shi ma ya gyan jikinka zai mutu. Abubuwa dai ga dai su nan. To shi ya sa ya zama to ai dole ne ɗan adam ya riƙa kula da jikinsa. Sannan ba ma lulluɓewa da bargo kaɗai ba. Idan ace ka tashi za ka fita waje to bayan lulluɓa. Hannun a waje ana lulluɓewa kamar in za ka je siyayyar safe za ka sayo kayan buɗe baki ko kayan da za ka, za ka, za ka yi karin kumallo, karin safe kenan. To dole za ka yi amfani da bargo ka lulluɓe jikinka ka yi ta. In ko ba ka da bargo ka na da rigar sanyi to sai ka sa rigar sanyi sai ka fita. To ka ji yan da ake.

Gaskiya na fi son, na fi son taksi akan bas. Ita bas mota ce wadda ke ɗaukan mutane da dama, mutane da yawa. Wasu za su shigo da yara, wasu za su shigo suna wari, wasu ko za su shigo maka da kayayyaki na ƙazanta sai da sosai. Shi ya sa gaskiya ita bas ba ta da daɗi. Sai dai in ta kama ka dole shi ne za ka shiga bas. Na fi son taksi. Ita taksi za ka ga, za ka ɗauki shata. Ba ruwan ka da wani ya shigo ya takura maka ko wani ya shigo da yara. A'a, kai kaɗai za ka ɗauki abunka shata. Ka tafi inda ake so, ka yi yadda yake so. Ka saka takawala ba me, ba me takura ma rayuwarka. To shi ya sa na fi son bas, ai na fi son taksi. Don kusan kowa ma fi son taksi. In ba, in ba yan ƙauye ba. Yan ƙauye su ne ke son bas, sabide ta fi sauƙin kuɗi. Amma mafiyawancin yan birni za haka sun fi son taksi. Bayan ta fi tsada ba'a, ta fi daɗin amfani. Ba ka da takura. Za ka yadda yake so ka saka takawala ga fili da yawa. Sannan ko wurin da za ka zuba kaya taksi ya fi, ya fi yawa wurin da za ka ajiye kaya. In za ka zuba kayan ka a taksi ya fi yawa. Tinda ita bas kusan kowa zai taho da kaya. To ai shi ya sa ita bas ke da matsala sosai da sosai gaskiya. Allah ya mana tsari da hawa bas. Allah ya bamu azzikin da ko da yaushe da inda za mu je mu hau taksi domin mu samu jan daɗin tafiyar inda za mu je. Don gaskiya mafiyawanci don daga gani a cikin bas kawai dai bai samu hali ba ne ba. Na ina dada hali da gaskiya shi ma taksi dinnan zai hau domin kowa ya fi son taksi.

Zubar da shara ya zamanto dole domin gyara muhalli. Duk wanda ke so mahallin shi yayi kyau, ya zamanto mai inganci, to dole ya zubar da shara. Ina zubar da shara ta hanyar da ya kamata, domin bana zub data a kan hanya, bana zub data a hanyar ruwa ko hanyar mutane ko a bakin gida, ƙofar gida. Akwai guri da aka keɓe a cikin unguwarmu nan muke zuwa mu zubar da shara. Idan ka share gidanka baka zubar da shara ba, ai tamkar baka share ba ne. Domin ita wannan shara ƙarshe za ta dawo inda ka cire ta. To shi ya sa ake so mutum in ya yi shara sai ya tattara wannan sharar sai ya kwashe sai ya je ya zubda. Inda aka keɓe za a zubda shi, domin daga nan ita kuma gwamnati za ta sa a kwashe. Idan aka kwashe za a kai shi wurin da ya kamata a zuba. In aka zuba sai a ƙone shi. Idan aka ƙone wannan sharai daga nan tana zama taki. Ana iya akai gona ko kuma ayi amfani da ita wurin sarrafa wasu abubuwa. Dan akwai inda suka ci gaba wanda su shara da ita suke amfani, su yi generating ɗin su ƙirƙiri wutar lantarki. To shi ya samu nan amma ba mu da wannan fasaha, ba mu da wannan wayewa ko kuma wannan ilimi na kai amfani da shara ta ba ka wutar lantarki ko kuma a yi amfani da ita a cikin kamfani ta, ta ba da zafi wanda za a yi amfani da shi a tafasa abubuwan da ake amfani da su a cikin kamfani. Barin shara a cikin muhalli bai da kyau, domin yana kawo abubuwa wa inda za su cutar da lafiyar ɗan adam. Idan kayi shara ka ajiye ta baka zubda ba, ƙila a cikin sharan nan akwai sauran abinci zai kawo ɓeraye, zai kawo ƙadangaru za su zo suyi maka kashi, su yi fitsari a nan guraren. Inda dama sun samu abun nan ƙofa suna iya shigowa cikin gidanka, cikin ɗakin da kake kwana. To ɓera kuwa ko ƙadangare ya shigo cikin ɗakin da yake kwana abu ne mummuna, abu ne mara kyau gaskiya.

Eh, zan iya gabatar da rahoto. Gabatar da rahoto a gaskiya ba wani abu bane wanda ke da wahala a gurina. Domin mafiyanci rahoto kafin a gabatar da shi, sai an tsara shi, an rubuta shi, an tace shi sannan a gabatar da shi. To don haka gabatar da rahoto ban ɗauke shi wani babban abu ba. Tunda bashi da bambanci da wannan muryar da nake shigawa ga AI. Tunda tambaya ce za a yi mani, na yi bayani wajen tsawon minti uku, minti huɗu, minti biyar. To wanda zai iya bayani wanda ya kai tsawon minti biyu, minti uku, minti huɗu har zuwa minti biyar lallai ya nuna cewa eh zai iya gabatar da rahoto. Kuma sannan shi rahoto ya kashe kashi kashi. Akwai rahoto wanda ya buƙaci a sa maka kyamara kana bayani ana ɗaukar ka. Akwai rahoto wanda za a yi a gidan rediyo. Akwai rahoto wanda za a yi a gidan talabijin. To dukansu ba wani abu bane wanda bazan iya yi ba. Na kasance ina da surutu. To kuwa duk wanda yake da surutu ya saba magana a gaban jama'a. To wannan sabon na magana gaban jama'a shi zai sa ka ji ko da rahoto ne kake yi kamar ba wani sabon abu bane ba. Tun da yawanci labaran zakarun ƙaba mutane tamkar rahoto ne kake gabatar masu. Amma kawai wannan shi ba a tsara shi ba, ba a tace ba, ba a shirya shi ba. Kawai barkatai ka razibe kake ba da wannan rahoton. Dan ni inda akwai dama ma da na fi son in koma mai zaman-- mai gabatar da rahoto, mai gabatar da rahotanni waɗanda suke bullowa daga fadar shugaban ƙasa. In shugaban ƙasa tuwo ya ci, in zo in gabatar da cewa eh shugaban ƙasa ya ci tuwo. In shugaban ƙasa duk abin da yayi in zo in samu in bayyanar da abin da yayi. To shine burina. To amma mu ƙasanmu ba a baka wannan dama. Ko da iya ƙware-- ko da ka ƙware, naka iya gabatar da rahoto ɗin. To amma duk da haka in kuna buƙatar wanda zai gabatar da rahoto to gani ba abunda nake yi sai ku tuntube ni.

Lokuta, lokuta, lokuta na shekara wanda na fi so, gaskiya na fi son lokacin ƙarshen shekara. Lokutan farkon shekara akwai matsaloli da dama. Farkon shekara ba albashi, ga matsaloli na sabon bajet da za'a yi, ga dai da dai sauransu gaskiya. Ita matsalar sabuwar shekara ke nen, farkon sabuwar shekara. Amma ƙarshen shekara, a lokacin komai ya riga ya tafi daidai, komai na tafiya akan tsarin da aka yi. Ana ta implementation na bajet, sannan kuɗaɗe na shigowa, sannan sabbin ayyuka suna shigowa suma. Domin yawanci ma'aikatu na ƙasarmu, ƙarshen shekara suke bada sababbin ayyuka, sababbin kwantaragi, da kuma a canza maka tsofaffin motoci. Za kuma a ba ku kuɗin aiki na wata sha uku. To shiyasa wannan lokacin yake da ma daɗi, matuƙar daɗi ba ma ƙarami ba. Wanda ga shagulgula da ake yi, ga hotuttuka da ake yi sosai da sosai. Ana yin hutu na Kirsimeti, ana yin hutu na ƙarshen shekara. Sannan kuma ana bukukuwa kala kala. Za ka ga ’yan'uwa, za'a yi hira, za'a yi yawo, a yi nishaɗi wanda karba da gani ka ganshi. To shiyasa ƙarshen shekara take da daɗi gaskiya. A shagulgulan nan da ake na ƙarshen shekara ana cin kayayyaki wanda a farkon shekara ko tsakiyar shekara ba a ci. Sannan kuɗaɗen da ke yawo a cikin ƙarshen shekara. To gaskiya ya fi, ya fi yawa a ƙarshen shekara. Sannan ƙarshen shekara babu zafi. Idan ka duba tsakiyar shekara, za ka ga kusan in ka duba farkon shekara, wata biyu, wata uku da sabuwar shekara za ka ga sanyi ake yi ko zafi, zafi mai tsanani. Amma idan aka ce maka, an zo ƙarshen shekara to wannan lokacin an gama cire amfanin gona, damina ta wuce, ba zafi, ba sanyi sannan ga kuɗaɗe.

Ba na son, ba na son zama kusa da taga. Domin ban ga amfanin zama kusa da taga ba. Sai dai idan lokacin zafi ne. Lokacin zafi zan so in buɗe taga in zauna kusa da ita. Amma lokaci da ba na zafi ba, ina na fi son in zauna inda babu taga. Domin ni gaskiya ba na son haske. Ba mutum bane wa mai son haske, haske mai ido sosai da sosai. Shiyasa labule na ma yana da kauri. Labulen da ke kan tagata, labule ne mai kauri wanda a garin Kano na je na siyo shi. Na siyo duk labule ɗaya a wanda na sayo shi wajen naira dubu hamsin na saye shi. Domin in na saki wannan labulen duk hasken da ke ta waje to lalle bai zai shigo cikin ɗakina ba. Tunda window ɗi ta, tagata ta glass ce. To in na saki wannan labulen shi ke nan kawai. Ƙarfe biyun rana in na saki labule na za ka yi tunanin kaman ƙarfe biyun dare ne. Shiyasa ko da yaushe na so yin bacci zan iya yin bacci domin gaba ɗaya tagogi na in ba zafi ake ba rufe suke. Kuma sannan ko da zafi ake, idan aka ce akwai AC to lalle haka nake rufe su. In kunna AC ba hayaniya dake shigo mani, ba ƙuda dake shigo mani, ba sauro da zai shigo. Sannan ita ma kan ta ƙura ba ta shigo ciki ba. Domin in ka rufe taga ka saki labule, duk wata ƙura iyakatta waje. In ma ta shigo ta glass ya kata jikin labule. To labulen yana yin datti gaskiya. To amma dayake labulen ba ɗaya bane ba. Duk dattin da yayi za a iya wanke shi sai a cire sai a mai da wasu. Wayanda aka cire kuma sai akai su a wanke su. To haka muke yi. Amma gaskiya zama jikin taga in dai lokacin sanyi ne ba ni bane ba. Ba na zama, ba na so, ba na bukata, ba na ra'ayi kwata-kwata in dai don in zauna ne kusa da taga. Ita taga da kake ganin ta ko ta mota ba son zama nake kusa da ita ba. Na fi son ko a mota in zauna a tsakiyar mota ba na jikin taga. Domin ni ba abun da nake yi da taga gaskiya. Ba abubuwa nake jefa wa ba, ba wasu abubuwa nake yi ba balantana in buƙaci zama kusa da taga.

Eh ina kuka lokacin yankan albasa amma ba wai kuka wanda zanzo ina, eh irin yanda ake wannan. A'a, kuka ne wanda hawaye ne kaɗai ke zubowa. Kuma ba ni kaɗai ke yin kuka ba yanayin lokacin yanka albasa. Kusan mutane da dama suna yin kuka wurin yankan albasa. To a binciken da na yi gaskiya na dalilin da ya sa mutane ke yin kuka yayin yankan albasa. Na gano cewa ita albasa tana da wasu sinadarai wanda idan ka yanka sinadarin nan zai fito ya shiga cikin idon mutum. Shigan shi cikin idon mutum shine ke sa mutum ya rinƙa hawaye. To wannan hawayen da ke hitowa ba za a ce wasu kuka ba domin ai ba wani abu kaji a cikin zuciyar ka ba da ya sa ka kuka. Kawai dai wannan za a iya ce mai reaction ne. Wani sinadari ne ya shiga idonka ya haɗu da wasu abubuwa sai suka haɗa hawaye. Hawayen sai suka rinƙa zubowa. Wannan tambaya kama ta yayi ta a ce kana hawaye lokacin yankan albasa? Ba wai kana kuka ba lokacin yankan albasa. Tun da mutane ba kuka suke yi ba hawaye ne. Lallai ina yin hawaye in ins yankan albasa. Ba ma ni kaɗai ba, matata kan ta ita ma tana yin hawaye wurin yankan albasa. Ƙanwata ma tana yin kuka wurin yankan albasa. Akwai abokina da na sani shi ma yana yin kuka wurin yankan albasa. Akwai ƙanwar matata ita ma tana hawaye wurin yankan albasa. To shi wannan hawayen wurin yankan albasa kusan kamar ruwan dare ne. Kusan kowa yana yin wannan hawayen a wurin yanka albasa. Dan idan ba zan manta ba, a sani na ina ga mutum ɗaya ne na taɓa gani wanda bai hawaye wurin yankan albasa. Mutum ɗaya ne ya taɓa gani. To shi ma ban sani ba shin a ranan ne kawai bai yi hawaye ba ko ko koda yaushe ne bai yin hawaye. Ban samu dama na tambaye shi ba gaskiya. Saboda a wurin gasa ne na dafa abinci muka haɗu. Kowa yana cikin gasa yana so ya zama na ɗaya a wannan gasar ta dafa abinci. To cikin abincin da ake dafa ana yanka albasa.

Eh, kujeruna suna da daɗi, Daɗi ma ba ƙaramin daɗi ba gaskiya. Kujeruna suna da matuƙar daɗi sosai da sosai. Domin kujeruna, ba wai kujeru bane wanda zaka gani a ko ina. Kujeru ne wanda basu da yawa a cikin al'umma, domin ingancinsu. Kusan, mutanen da aka yi ma wa'innan kujerun basu da yawa. Sai har in ka kai wani matsayi sannan za a iya maka shi. Kuma sannan ba za a iya kwaikwayonsu ba, tunda abubuwan da ake yin su, babu su a nan ƙasarmu. Daga ƙasar waje ake kawo su. Dan daɗin, dan daɗin kujerata, mutum ko baya jin bacci ya kwanta kai, sai yayi bacci, shi ya kwanta. To in ya fara bacci sai yayi mafarki, sai yayi mafarki sosai da sosai. Domin, irin yadda katifunda, inda kujerar ke da daɗi. Akwai wata baƙuwa da muka yi, Baƙuwan nan tana shigowa ta zauna kan kujerata, Muna gaisawa da ita, ga matata da kuma 'ya'yana kyawawa guda uku, suna kusa da mu. Muna hira da ita gaba ɗayanmu. Sai take cewa "Kai wannan kujera akwai daɗi." To a nan na ƙara, yarda da cewa "Eh lallai kujerar nan tawa ba daga baya ba. Lallai ta kasance tana da daɗi." Ba wai ni kaɗai ke ji ba ke nan, ba matata kaɗai ke ji ba, hatta mutanen da ke shigowa daga waje, su ma eh lallai sun tabbatar da cewa eh wannan kujerar tana da daɗi. Ko kuma in ce kujeru, tunda ba kujera ɗaya bace ba. Kujeru gare ni complete, saiti ne gaba ɗaya. Saiti ne, akwai na babba ƙatuwa da ke ɗaukan mutum huɗu, akwai wadda ke ɗaukan mutum uku, akwai kuma wadda ke ɗaukan mutum ɗai-ɗai guda biyu, Haka kujeruna suke. Kuma kalansu farare ne. Abin da ya sa na zaɓi kalar kujeru farare, saboda gaskiya matata ta kasance tana da tsafta, kuma ni ma ina da tsafta, to shi ya sa muka zaɓi kujeru farare. Kujeru farare, za su nuna ko kai, ko kai wane ne. In ba ka kai mai tsafta ba, baka iya amfani da kujeru farare. Shi ya sa du wanda ya zo ya ga kujerunmu sai ya sara mana. Ya san cewa eh lallai, mu ma ba na wasa ba ne.

Eh, ina sanya tabarau. Tabarau yana da daɗin sawa. Kuma masana kiwon lafiya suna umarnin cewa idan mutum zai amfani da waya ko kwamfuta, to sabida haske na gilashin kwamfuta ko na gilashin waya, ana son mutum ya rika saka gilashi. To, in ba shin wannan gaskiya masana lafiya sun hana mutane saka tabarau a lokacin da za su fita cikin rana. Domin idan ka saka tabarau, hasken rana ba zai bugi kwaya idonka ba. To, idan hasken rana bai bugi kwaya idonka ba, shi kuma hasken ranan ne zai bugi fatarka. To, bugun fatan nan naka da ya yi zai kawo maka matsala. Domin zai sa ƙofofin jini naka su rirriffe. Idan suka rirriffe kuma daga nan za ka fara ga kanan dai, ƙarshe ma kana iya samun wani ciwo. To shiyasa likitoci ba su, ba su son mutum yana sa tabarau a cikin rana. Idan za ka shiga cikin rana, ana so ka cire tabarau. Domin ya bugi idonka, ka samu wani daidaito na rayuwa wanda a kullum da safe idan ka fito za ka sha hantsi. Ana ce mai hantsi. To ba'a so ka sa tabarau. So ake hasken rana ya bugi ko'ina a jikinka domin ka samu lafiya. Lallai shi tabarau yana da daɗin sawa. Amma me? Mutum ya kamata ya hankalta ya san lokacin da ya kamata ya sa tabarau da lokacin da bai kamata ya sa tabarau ba da kuma wane kala tabarau ya kamata ya sa. Wasu suna sa tabarau na rashin lafiya, wasu kuma na gayu. Ni tabarau da nake sawa na gayu ne bana rashin lafiya ba. Kawai kuma yawanci ba baki bane ba. Tunda ni ba ɗan shaye-shaye bane. Yawanci zahaga a munan ƙasarmu, ƙasar Hausa, mafi yawancin mutane masu sa tabarau baki zahaga yawanci 'yan shaye-shaye ne. Domin su rufe idanunsu. Tunda idan mutum ya yi sha, idanunshi za su rikiɗe su yi ja. To shiyasa zahaga mafi yawan cinsu suna sa baƙin tabarau. A gaskiya ni tabarau da nafi sawa mai haske ne. Shi mai haske ana ganin kwaye idon mutum. Kuma bai rufe idon mutum rijif gaba ɗaya zamanto ya rufe shi.

Eh, cajin waya ta kusan kullum da dare nake yin shi idan zan kwanta. Domin ni bana, bana so in zo sai zan yi aiki da waya sannan ace zan yi cajin waya. Gaskiya ba abu bane na jin daɗi ace kana caji kana amfani da waya. Shi yasa na fi so kawai idan zan kwanta sai in sa waya ta caji. Inda ina tashi daga bacci waya ta, ta cika. To, ni batirin waya ta yana da capacity dubu goma. Idan waya ta, ta kwana tana caji ta cika. To, idan na tashi zan yi ni ina aiki da ita bai ƙare ba. Ko wane irin aiki zan yi. Ko da zan buɗe yanar gizo ne in daɗe ina amfani da wannan yanar gizon. Duk da haka waya ta ba abun da ma batir, batiri na zai riƙe caji. Cajina ba zai ƙare ba. To shi yasa ni na fi yin caji daddare. Kawai dana, na saka waya ta caji sai in kwanta sai in yi bacci. Kuma zan ba mutane shawara cewa irin wannan tsari na cajin waya ya fi inganta lafiyar batiri. Ba ka zo kana aiki da waya ba kuma kana caji. Masana sun faɗi cewa wanda ke amfani da waya yana mata caji to gaskiya akwai matsala. Yana kawo matsaltsalu a jikin wannan batiri na waya. Domin shi batirin zai gaji. Kamar yanda alama abubuwa ke gajiya shi ma haka batiri yake gajiya idan aiki ya mai yawa. To shi yasa an hi so ka yi caji. In ka yi caji waya ta cika, hei ka cire sai ka yi amfani da ita. Ko da kwamfuta ce, masana sun yi magana cewa bai kamata ace ana caji ana amfani da wannan abu ba. Kamata ace an gama caji sai a zare abin caji sai a yi amfani da wannan waya ko wannan kwamfuta. Idan kuma ana buƙatar cajin sai a mai da sai a daina amfani da shi. Domin cajin in ana amfani da waya ko kwamfuta, in ana caji ana amfani da waya to batirin bai yin caji da wuri. Aiki zai mai yawa. Batiri zai zamanto caji na shiga kuma yana hita. Kuma shi batiri bai buƙata wannan, bai san irin wannan yanayin. Shi yasa batiri ta lalace. Shi yasa nike yin caji na so ɗaya cikin dare kawai.

Eh, ina jurewa barkono mai yaji. Lallai na kasance ina son barkono, sannan kuma yaji bai bani tsoro. To shiyasa nake iya jurewa barkono mai yaji. Eh yajin barkono ni bana jin tsoron shi. Na ma asali na mafi son barkonon wanda ke da yaji ba irin barkonon da za kaci ka ji kaman ba barkono kake ci ba. To shiyasa ai kusan nafi son shinkafa da mai da yaji, sabida wannan barkonon yana min matukar daɗi. Shi barkono kuma yana da sinadarai da dama. Yana da sinadarin gina jiki, yana hana tsufa da wuri, sannan yana kare, ah, ƙananan halittu na ɗan adam wa takan ana ce musu body cells. Wasu abubuwa mu bamu san fassararsu da Hausa ba don bama suda fassara a Hausa. Dud wanda za ka yana cin barkono, to za ka ga fata shi ba ta tsufa da wuri. Yana hana tsufa da wuri barkono. To shiyasa nake son shi. Shiyasa nake cin shi sosai da sosai. Duk yajin barkono ni bana jin tsoron shi. Duk da wasu suna jin tsoron shi sabida ulcer. Amma ni da yake ina da jarunta, ni zan taɓa shi, in sa shi baki, in tauna, in murje, in sha ruwa, ba abun da zan ji yayi mani. Wasu in suna cin barkono sai cikin su yayi ciwo, wasu su yi zawo, wasu kuma ya tada musu ulcer. Amma ni gaba ɗaya duk yanda zan ci yaji ko ƙara cikina ba zai ba, domin cikina ya saba da cin yaji. Tun ina ƙarami nake cin yaji, nake cin barkono mai yaji. Taban tana ma yanzu da na girma. Yanzu haka shi kanshi ɗan ɗana yana cin barkono mai yaji ba ya jin tsoron shi. Haka ita ma matata tana cin barkono mai yaji. Dukansu ba su jin tsoron barkono mai yaji. Duk yajin barkono za mu ci shi. Kuma sannan ba za mu-- ba zai samu hawaye ba ko wani abu. Cikin, cikin annashuwa, cikin jin daɗi za mu ci shi ma.

Eh, ina kunna?

Eh, ina son kallon wata da daddare. Domin wata yana haska sararin samaniya. Akwai kyawun kallo. Idan wata ya fito da daddare, za ka yi tunanin kaman gari ne ya waye. Saman za ta yi haske, gaba ɗaya gari zai haske. Sannan gari zai sanyi duk zafin da ake yi indai wata yayi haske, duk zafin nan zai tafi. Kuma sannan hasken wata yana da amfani ga lafiyar ɗan adam. Yana taimakon lafiyar ɗan adam, yana bunkasa lafiyar ɗan adam. Shi farin wata, hasken wata ke nan. Ba ma kaman idan aka ce akwai taurari. Na fi son kallon taurari a kan farin wata. Amma shi ma dai ina kallon shi gaskiya. Ba ma kaman lokacin da muna ƙananu tun da ba ma yin bacci da wuri. Wannan farin watan shi ke haska mana da inda za mu je da daddare. Za mu yi yawo, mu je muyi wasa da daddare. Tun da indai har farin wata ya haska ko'ina, to mutum zai ga ko'ina ne da ko'ina. Kuma idan muka kalla cikin farin, cikin hasken wata, za mu ga kaman wata mata ce ke tuyar ƙosai. To haka za mu haɗu da abokai a kalla a yi ta gardama. Wancan ya ce mata ce ke soya ƙosai, wancan ya ce wani abu, wancan ya ce daban, wancan ya ce nashi daban. Haka za a yi ta gardama. Har yanzu dai idan muka kalli taurari a wata ɗin ba mu san menene muke gani ba gaskiya. Amma tabbas kowa ya kalli wata, zai hango cewa akwai ɗan wani abu a ciki wanda ya yi wani kalar halitta. Amman ba mu san ko mene ne a ciki ba. Kuma zan so in san ko mene ne a cikin wannan wata ɗin. To amma na san Allahu shi ne masani.